Kana sabunta shiri shiriyayen wofuta? To asalin da ni dai wani lokaci na saba da shiri shiri wofuta kuma tsidida wancine asalin gaskiya ban gane ma'anan wannan wofutan ba. Na san sa-sa-sabuwa da shiri shiri amma wofutan nan ina kasa gane shi. Mane Allah ya dade kuma. Ko shirin mene ne nake gabawa ƙiɗa, shiri nake ko mene ne na riga na saba da shiri, ko biki ne ko zuwa ga wurin wani gayyata nake, shirin da nake yi masu kyau ne nake yi.

Eh sosai, tabbas na kan raba ayyuka wa waɗansu mutane. Kaman zi har in ina da aiki sai aikin ya mun yawa. Zaka gan zan kira waɗansu mutane kaman biyar. Wani lokaci na kan kira mutane goma bisa ga, ehm, yawan aikin kuma bisa ga nauyin aikin. Don yawancin lokaci har in ba ka aikin kana son ka aikin da wuri. In ba haka kana da son kuɗi ba ko kuma ba ka son ka raba arziqi da kyautan da ka samu da waɗansu mutane. Zai dace ba abun da ya fi kyau kaman ka kira mutane ku zo ku haɗa hanu ku yi aiki. Kamanni yanzu haka nan nime ɗan sana'a ne so. Yawancin lokaci har ina samu aiki abun da zai ka mun kuɗi bana kan yi shi ni kaɗai. Na kan kira abokanaye na, ƴan'uwana da duk wanda na wayesu, wayanda na san cewa suna da kwazon aiki su zo su sa hannu mu haɗa mu yi aikin tare da su. Don aikin ya yi sauri kuma mu gama aikin a cikin lokaci da kwanciyar hankali. Mukun ga har in fitun mutane da yawa sunyi aiki an haɗa su ideas da su an, an gugo ƙwal-ƙwal wa tare an haɗa kai. Zaka gan waɗansu abunwa da kai kaɗai ba za ka yi ba, zakan za ku yin shi da wuri kuma ku gama da wuri.

To yanzu dai kamar ni abun da yakan ban kwarin gwiwa a aiki shine kuɗi. Har in ban kuɗi kuma da abubuwan da nake bukata da zai sa aikina yayi kyau shine yake ke ban farin giwa. Kuma duk aikin da aka baka yau dinnan ko mene ne ko a wane fannin rayuwa ne, har in akwai abubuwan yin aikin, har in akwai abubuwan da yake bukata ka yi aikin da su gaba ki ɗaya zaka ga kana samun ƙarfi kuma kana samun ƙwarin gwiwa. Amma in ba abubuwan da zaka yi aikin da su toh kaga wancan zai zama wani damuwa. Dunna ɗaya ba ka da isashen kuɗi, na biyu ba ka da isashen kayan aiki. Mu ce kamar yanzu mutum zai gina gida, sa'an aka zo aka basa contract na gina gida. To ace ba a baka su blocks in ba, ba a baka su abubuwan ɗeba yashi da sauransu. Ko min me fa inda zaka ji daɗin aikin nan zaka ji gaba ƙi ɗaya jikin ka ya mutu saboda ba abubuwan aiki. Mun lokoci kuma mutane suna san ai musu aiki suna san a fidda aiki yayi kyau amma kuma basa san su ba da kuɗi da kyau. So duk waɗannan abubuwan gabaki ɗaya suna kashe mutum ƙwarin giwa. Har in ya zo ta fannin aiki kuma da, um, yin abu da kyau.

To, ni dai akwai wurare da yawa inda nake taimakawa mutane a rayuwa na. Yawancin lokaci kamar yanzu har in naga mutum yana cikin damuwa ko kuma yana cikin matsala haka, in taimaka masa. Haka in taimaka masa a fanni da waɗansu mutane in ka gansu ma ba kuɗi ba ne daman su. Zai iya yiwuwa, suna da wani bukatu a gidansu ko kuma kamar kwanakin baya ko wani yaron da na gansa a makaranta na biya masa kuɗin makaranta amma kuma yaron ya iya gudu. Yanzu damuwan shine yaron ya zube ta takalmin saka wa. So da na gani haka kawai, shuru na biyu ta bayan sa na zo in tambaya abokinsa na ce to yaje tambaya ya san inda zai yi, ya nemo mun number takalmin kafa yaron. Da yaro ya samu numbern sai naji kasuwa na siya min takalmi na fashi. So da na zo maba'i na bashi irin bai san cewa ni ba ne. Na bi na ajiye maina wurin da yake wannan the note the paper na rubuta sunan shi a kai na ce na shi ne. To nika baki ɗaya da na gan yaron the next day, eh daya ranan yana guje da takalmi na ji kawai farin ciki a cikin zuciya na. So yawancin lokaci haka nake taimakawa mutane kuma ba na san su san cewa ni na taimaka masu.